Tabbas nakan raba ayyuka ga wasu mutane mabambanta musamman a lokacin rincabewar aiki. To alhamdulillah za ka ga wasu lokuta ayyuka sukan rincabewa kamar ni da ba sana'a ɗaya gare ni ba. Ina harkar kasuwanci na kayan abinci a babbar kasuwar mu da ke Dawanau, kasuwar hada-hada ta Africa ta kayan noma. Sannan ina kasuwanci a cikin kasuwar mu ta Dawanau wacce ake kira da 'Yan gyada. Sannan ina harkar wayarin din gidaje da kuma harkar noma ce noma ce. To alhamdulillahi waɗannan abubuwa da na lissafo duk sana'o'ina ne kuma na ƙware a kansu. Zan koyar da wani ma wannan harka. Ko wacce harka a ciki ƙwararre ne, ni ba ɗan koyo ba. To saboda haka ka ga nakan iya rarraba ayyuka izuwa wasu mutane domin idan na ce zan haɗa su in yi su waɗannan ayyuka a lokaci guda to fa ƙarya ta sha ƙarya. Ba zan iya ba. Saboda me na ce ba zan iya ba, ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa kasuwa, ka haɗa noma sannan ka haɗa aiki na leburanci wanda yake ka aikin wayarin a lokaci guda ba. Dole idan za ka tafi kasuwa kuma aikin wayarin ya samu sai ka duba ka ga wanne ne ya fi dacewa ka tsaya a gurin. Idan kasuwar ce ya kamata ka tafi to sai ka tafi su kuma sai ka nemo yaran ka wanda kuke harkar wannan ainihin wato wayarin ɗin da su sai ka tura su, su dafe maka wannan guri inda ake yin wayarin ɗin. Su je su yi aikace aikacen kuma kana yi kana faɗakar da su kana nuna musu ga yanayi ga abubuwan da za a yi. Saboda haka ya zama dole dukkan wanda yake da sana'a dolon sa ne ya nemi abun da ake kira da yaro. Wannan dole ne ya sami yaro wanda zai dinga kula da harkokin yayin da shi ya shiga wani rintsi ko ya shiga wani abu wanda yake zai zamanto cewa abu ne wanda yake a cuɗe.

To Alhamdulillah ina cajin wayata a mabambantan lokuta, misali kamar da safe ko da daddare. Wa'annan lokuta su ne lokutan da na fi caja wayata domin misali idan ka ɗauki safiya ka ga in nayi amfani da ita daga da daddare kuma ba ta samu caji da safe, da daddaren ba, zan iya saka ta da safe. In saka ta a caji ta samu caji kafin lokacin da zan fita sai in ɗauke ta in fita da ita. Idan kuma na zo da daddare banyi amfani da ita ba to zan iya saka ta a caji da daddare. Na saka ta a caji da daddare tayi caji, ya ishe ta to ka ga da safe babu buƙatar saka ta kawai za'a cigaba da ainihin amfani da ita ne kawai ba tare da sai an saka ta a ainihin caji ba. Wannan shi ne lokutan da na fi amfani da wayata.

Nakan kunna a wasu lokuta, a wasu lokuta kuma nakan kashewa domin sukan takura mini idan ina amfani da su. Zaka ga kamar misali, wannan aiki na salon siyo idan ina yi to idan wannan sanarwa na apps yake yana shigowa to zaka ga duka yana takura mun yanayin aiki, yana shiga mun yanayin ayyukana. Saboda haka nakan yi ƙoƙari duka na bi na kakkashe su domin bana son wani abu ya dame ni. Kuma hakan nan ma nakan iya saka ta magaba ɗaya, ah silent saboda kada wani abu ya zo ya dame ni, domin bana son yawan ƙarace ƙarace da sauransu a mabambantan lokuta. Wannan shine, amma bana son barin sanarwar apps saboda zaka ga cewa duka za su cika maka kan waya da sanarwa da sauran abubuwa, abun da ya dace ma da wanda bai dace ba duka za su bisu dame ka. Wannan shine dalilin da ya sa nake kashe shi. In na kashe shi na fi jin daɗi, hankalina ya fi kwanciya sosai da sosai. Wannan shine, Ubangiji Allah ya sa mu da ce. Amma ina jin daɗi yayin da na kashe sanarwa ta ainihin wato apps domin babu takura, babu hayaniya, babu ruɗu, babu tashin hankali. Zaka yi abubuwan ka cikin sauƙi musamman na WhatsApp. Shi ne ya fi takurawa, za ka ga ya shigo ya ƙara shigowa. Wani auƙanawa na abu ma dole sai ka shiga ka duba. To amma da na kashe shi in ka ga na shiga to shiga ne a ƙashin kai na ba wani sako ne ya sa na shige shi ba.

Shi tsarkake gida babu adadi, saboda tsarkake gida abu ne mai kyau, abu ne wanda ya kamata kowa ya dinga yi. Wannan dalili ya sa nake son tsarkake gidana, in wanke shi ya fita fes fes yayi kyau rufe mun. Saboda haka, nakan ƙaunaci tsarkake gida sosai.

Tabbas nakan biya. Ina biya kamar kuɗin wuta ko kuɗin ruwa ko kuɗin abun da ya shafi, wato kallace-kallace na su GoTv, DSTV da sauransu. Duk nakan biya domin shi irin waɗannan biya ta waya ya fi, ya fi daɗi akan kaje a diga zuwa ana sallama da kai ana ka ba da kuɗi. Wannan shine dalili da ya sa kaga nake biyan kuɗin wuta ta hanyar waya. Domin idan aka ce babu wuta a cikin gidanka, to gidan ma ba za ka ji daɗinsa ba. Ba zai yi kwantu da daddare yadda kake so ba. Musamman a wannan lokaci, lokaci na zafi. Shi ya sa na mai da hankali kafin a zo na biya mita za ta ci gaba da aiki ba tare da.

Tabbas ina ajiye kwafin bayanai domin ajiyar kwafin bayanai abu ne mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Saboda za ka samu wani lokaci rikici yakan iya ɓarkewa ko kuma wata dama ta taso da sauran abubuwa mabambanta wanda suka shafi hakan. To idan aka ce babu shi kwafin bayanin nan to fa matsala ta riga ta afku, mai afkuwa ta afku sai dai a yi hakuri saboda za ka ga wasu mutane musamman kamar dillalan filaye da sauran gonaki haka da gidaje. Wasu lokuta ɗan kwanaki akwai wanda muka ɗiga tafka shari'a da shi akan harkar gida. Fili ne, ya siyar mana da shi shekara goma sha bakwai da ta wuce kuma ya dawo ya ce "ai gurin nan gazance ga magana", ya kawo wasu zantattukansa, ya toshe su da su, ya ce satunsa aka yi kaza da kaza takaddar nan saboda haka saboda ya ga gurin yayi daraja. To da Allah ya sa akwai kwafin takardu, akwai bayanai da sa hannun masu unguwanni da wanda abubuwan ya shafa. Haka ne muka fi ƙarfinsa a kotu muka karɓo kayan mu.

Gaskiya abubuwa da yawa. Nakan tuna abubuwa masu daɗi, nakan tuna abubuwa masu muni, nakan tuna abubuwa wanda suke sa nishaɗi, nakan tuna abubuwa wanda suke saka fargaba da firgici da tashin hankali. Duka wa'annan abubuwa, abubuwa ne wanda nakan iya tuna su a mabambantan lokuta saboda dalilin sun faru. Yarinta ta, yarinta ce mai ban al'ajabi, mai ban tausayi, mai ban sha'awa da dai abubuwa makamantan haka da yawa gaskiya. Domin bazan taɓa mantawa ba. Akwai wani mutumi wanda yake da suna Malam Suleiman. Malam Suleiman malamin makaranta ne a wata makaranta da take ƙaramar hukumar Dawakin Tofa wacce take da suna Model Special Primary School. A wannan lokaci Malam Suleiman ina tunanin bazan dai iya tuna wani muƙami gare shi a cikin wannan makaranta ba amma dai malamin makarantar ne wanda gwamnati ta ɗauke shi aiki. Saboda haka bazan taɓa manta ba. Muna cikin wannan makaranta ta firamare kenan Allah ya jarabi mahaifinmu da larura ta ciwon laka. Yana ƙoƙarin fita ƙasar waje inuwa takan Indiya za a yi masa aiki. Allah ya sa, ya jarabe shi da larurar ta matsa masa sosai da sosai. Ta sa wannan futata dakata a kai gaggawa aka kai shi Abuja. Akayi magana da likitan da zai yi masa aiki sunansa Doctor Kawu Ahiijo. Yana Indiya a lokacin yana aiki ya ce zai dawo Abuja rana kaza ya duba shi ya yi masa ainihin wato wannan aikin da za a yi masa a Indiya. Haka aka yi a wannan lokaci. Ya dawo Abuja ya yi masa wannan aiki a Abuja. A yayin jinyarsa wannan ɗantakin lokacin da yayi ƴan watanni a asibiti. To a lokacin ni ne babba namiji a cikin gidanmu sai ƴan'uwana mata su ma duk dai suna ƙanana ba wai wani wayo sosai da sosai gare su ba a wannan lokacin ba za su iya aiwatar da wani abu wanda yake na girma a cikin wannan gida namu ba. Akwai shi Malam Suleiman da nake faɗa. Malamin makaranta ne wanda har yanzu ina kallonsa da wani abu wanda yake munmuna ne abin ba shi da kyau kuma na yi ƙoƙari in goge abun daga cikin zuciyata amma ya ƙi goguwa kuma bazai taɓa goguwa ba bazan iya goge shi ba. Shi Malam Suleiman ban san yadda suke da babanmu ba amma akwai amininsa. Ana ce masa Alhaji Faruk Haruna. Tsahon ma'aikacin kamfanin jirgi ne na Kabo Airline wanda yayi aiki a Saudi Arabia tsahon shekaru. Wannan mutumi aminin mahaifinmu ne kuma mutumin kirki ne a ko da yaushe. Duk inda naje ina yabonsa kuma bazan fasa yabonsa ba saboda halaccin da ya nuna mana. To wannan mutumi en shi Malam Suleiman kamar yadda Alhaji Faruk suke da shi ainihin mahaifinmu shi ma Malam Suleiman haka suke da shi Alhaji Faruk shi ma amininsa ne sosai da sosai. Suna da fahimtar juna tsakanin su sosai da sosai. Kaga abin da yake faruwa da mu duka zai sani amma bazan taɓa manta ba haka. A lokacin da muka je makaranta mutumin nan aka zo ana maganar kuɗin makaranta. Mutumin nan haka da kansa ya zaƙulo mu ya kore mu daga makarantar ya ce mu je dole sai mun kawo kuɗin makaranta sannan za mu.

To, a kayan marmarin da na fi so kayan marmari suna da yawa wanda na fi so, wanda suka fi soyuwa a cikin zuciyata, suna da yawa sosai da sosai. Domin ni ba, ba ni da ƙyamar abubuwa saboda haka, na farko dai akwai mangwaro, wanda duk lokacin da ya fito ina son shi kuma ina amfani da shi sosai a mabambantan lokuta. Saboda za ka ga in dai mangwaro mai kyau ne ni baya isata sai dai kawai in gaji da shi amma isata inji ya ishe ni wai in ya ginshe ni ko wani abu makamancin haka a'a sam sam baya yi mun. Ina sonsa sosai, ina ainihin ƙaunarsa. Saboda haka sai abun da ake kira da goba. Ita ma goba ina son ta ina ƙaunar ta. Goba duk lokacin da ta futo nakan sha ta sosai da sosai har inji na gamsu da ita a matsayin ƴaƴan marmari. Ina shan ta inji ta ishe ni, inji na sha ta na gamsu da ita, domin tana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so mafi soyuwa a cikin ƴaƴan marmari. Ita ma ina son ta sosai da sosai, ɗari bisa ɗari. Goba abace wacce bata isata ita ma, kusan kowane lokaci nakan sha musamman a lokacin ta. Domin lokacin ta lokaci ne da zaka samu an fito da su Birjit ana ta talla. Saɓanin a lokacin da ba, ba lokacin ta ba kakarta ba zaka ga sai irin manyan gurare kuma zaka samu wasu har suna siyarwa da ɗan tsada. Ba kamar ainihin yadda idan ta fito zaka ga ko a kan titi ma kana tafiya zaka ga mutane suna siyarwa suna tura ta a cikin baro ba. Ba kamar haka ba. Saboda haka goba ina son ta nakan yi amfani da ita domin in mai da ita lemu ma a wasu lokutan, musamman lokacin azumi. Nakan sa ta a cikin abin markaɗa in markaɗe ta, in tace ta, in mai da ita lemu domin in sha inji daɗi a cikin raina. Kuma alhamdulillahi, nakan samu nasarori sosai wajen shan wa'yannan abubuwa. Domin abubuwa ne wanda suna da tasiri sosai idan ka sha su zaka samu natsuwa da gamsuwa da kuma lafiyar jikinka. Ba kamar irin ragowar lemuka da muke sha masu gas ba. Su wannan kamar goba, mangwaro da lemon ɓawo haka da kankana, abarba da gwanda duk wa'yannan abubuwan, abubuwa ne wanda babu cututtuka a jikinsu. Zaka sha su ne a matsayin zallar ƴaƴan itatuwa babu wani sinadari na, na wasu chemical, chemical. Alhamdulillah da sauran, da sauran abubuwa makamantansu. Saboda haka, su ƴaƴan itatuwa kamar wa'yannan wa'yanda na lissafo ƴaƴan itatuwa ne masu kyau.

To ai, aiki buri buri ne kawai. Buri guda ɗaya ne duk wani ma'aikacin kirki burinsa baya wuce haka. Akwai buruka da dama amma dai wanda aka fi la'akari da shi shine nasara. Dukkan wani ma'aikaci yana son ya samu nasara a cikin aikinsa. Domin nasara ita ce babbar abar da ake so a samu a cikin aiki. Ka yi aiki, ya karɓu, kai kanka da kai aikin ka gamsu da cewa eh lallai wannan aiki, aiki ne mai kyau. Aiki ya yi, mutane su gamsu cewa wannan aiki ya yi, to wannan shine abu na farko nasara. Sai kuma abu na biyu shi ainihin wato bunkasar aikin. Bunkasar aiki shi ma yana ɗaya daga cikin burukan aiki. Ya zamanto cewa aikin yana ƙaruwa, aikin yana samuwa. Misali kamar manomi. Yau maigo na yana noma eka kamar ɗaya haka. Bana ya noma eka ɗaya. Bara ka baɗi ka ga yana sa ran lalle, lalle ace ya ɗan ƙara. Ko bata kai eka biyu ba ace aƙalla an sami eka ɗaya da rabi. Ka ga rabi ya ƙaru kenan. To ƙaruwar rabin nan zai zama cigaban ainihin nomansa ne. Ka ga ba baya ake yi ba gaba ake yi kenan. Wannan gaban zai nuna maka cewa alamu ne na nasara, alamu ne na cigaba, alamu ne na ana samun abun da ake da buƙata a cikin wannan aiki. Domin duk aikin da yau za a ce kana yin noman eka guda, ka koma eka ɗaya da rabi, ka koma eka biyu, ka koma eka biyu da rabi. To ai ka ga ba ƙaramin cigaba ake samu a cikin shi ainihin wato aikin nan ba. Aiki ya haɓaka, aiki ya yi kyau. Kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. To ka ga wannan dukkan wani ma'aikaci shine burinsa kamar misali a bangaren aikin noma kamar yadda na faɗa. Sai aiki na misali kamar mu da muke da kamfani na aikace aikace bangaren wutar lantarki kamar wayarin da su aikin jan wuta na gari zuwa garuruwa. To za ka samu cewa wannan aiki namu, babban burinmu shine tun daga mataki na garinka za ka kai ka na harin matakin ƙaramar hukuma. Wataran matakin jiha kake hari ka kai a wannan aiki naka ya zamanto cewa jiha za ta baka aiki kai tsaye ka yi mata ta biya ka. Kuma tare da santin shi ainihin aikin da kake yi a tabbatar da babu ojoro a cikinsa, babu ha'inci, babu naƙasu a cikin wannan aiki naka. To daga matakin jiha fa idan ka bunkasa, ka ga matakin ƙasa kake hari. Idan ya zamanto kana samun aiki matakin ƙasa, ace a ƙasarka kana ɗaya daga cikin manya manyan kamfanunuwa da ake ba wannan aiki da kake yi. To ka ga wannan buri ai ya cika. Buri ne wanda dukkan wani mai aiki in dai ɗan kwangila ne na gwamnati burinsa ke nan. To daga matakin ƙasa fa wani tsallakewa yake yi ya koma matakin ƙasa da ƙasa.

To alhamdulillah abinciccika kala kala ne. Abinciccika nau'i nau'i ne kuma kala kala ne kuma akwai lokuta mabanbanta wanda zaka samu lokaci kaza an fi amfani da abinci kala kaza, a lokaci kaza an fi amfani da abinci kala kaza. Ko wane lokaci akwai ya na yinsa. Zaka samu kamar lokacin sanyi. Duk abin da ya danganci ruwa mai zapi kamar shayi ko kuma kunu ko koko da dai sauran abubuwa irin wa'annan. Zaka ga cewa wa'yanan abinciccika ne wanda aka fi amfani da su a wannan lokaci. To duk lokaci idan ya juya muma mukan juya da yanayin, a, a, mu'amalan mu ta wannan lokaci mu'amala ta shafi har ka ciye-ciye, har ka shaye-shaye da dai sauran abubuwan da suka shafi hakan. Kamar da rana zaka samu mu a al'adan mu da rana. Akwai abincin da aka fi da daddare, akwai abincin da aka fi haka da safe, akwai abincin da aka fi. Ko wane lokaci akwai abun da aka fi ƙauna, akwai abun da a al'adance wannan lokacin shine lokacin yinsa. Zaka ga ba za ka taɓa gani a gida an yi koko da ƙosai da daddare ba. Ko kuma an yi koko da ƙosai da rana ba. Ba za ka taɓa gani ba mu dai a al'adarmu ban san wata al'ada ba. Zaka samu koko da ƙosai wannan abinci ne na safiya. Koko ko kunu ko shayi duk abinci ne na safiya. To hagwara ma shayi shi akan dafa shi a ko wane lokaci musamman lokacin sanyi ka ga da safe akan iya dafa shi a sha. Haka da rana in za'a ci abinci ma akan iya dafa shi, da daddare ma in za'a ci abinci akan iya dafa shi. Shi shayi kenan. Shi yakan iya shiga kusan ko wane lokaci amma shi ma shigar tasa sai dai idan da sanyi ne da zafi kan iya safiya shine lokacin shan shayi. Mu dai a namu al'adar mu a al'adar malam bahaushe. To amma za ka samu cewa akwai kamar misali, akwai abinciccikan da za ka iya cin su da safe ka ci su da rana ka ci su da daddare ko wane lokaci ana yi. Misali kamar wake da shinkafa ko kuma taliya da miya. Wa'annan abinciccika ne wanda duka akan iya dafa su da rana, a dafa su da safe, a dafa su da daddare. Amma yanzu idan ka ɗauki alala, ka ga alala aba ce wacce ake sarrafa ta da wake. Ba kowane gida ne suke yadda su yi alala da, da, da, da daddare su ci ta kuma su kwanta ba. Domin aba ce wacce take da nauyi. A ƙa'idar likitanci ma malaman kimiyya da fasaha na lafiya. Su kan gargaɗe mu da. Kada mu ci abinci mai nauyi mu kwanta bacci. Domin yakan wahalar da ƙodar mu wajen in aiwatar da aikinta. Mukan sha wahala sosai wajen aiwatar da aikin ita ƙodar tamu. Saboda haka za ka ga mu dai a al'adarmu ta malam bahaushe. Kafin ka samu gidan da za'a yi alala da daddare a ci a kwanta. To gaskiya zaka jima ku ban ce ba za'a samu ba amma zaka jima ba ka ainihin wato samu shi wannan gida ba. Saboda haka bana iya ƙa'idance wani abincin da na fi so kawai yanayin lokaci ne. Ga lokacin da abinci aka fi yin sa to shi ne ma lokacin nake sai.

To, nakan shaƙatawa ta hanyoyi maban banta a lokacin shi ainihin hutu. Misali, shi lokacin hutu nakan shaƙatawa sosai da sosai ta hanyar zama a gida, zama cikin iyali, mata da 'ya'ya da yan uwa. Wannan abu babban nasara ce, babbar dama ce. Duk lokacin da na samu dama ta hutu, nakan iya zama a cikinsu, iyalin in huta. Domin in Allah ya azurta ka da mace ta gari, mai hankali, mai tarbiyya, kyakkyawa, mai kyan diri, mai kyan sifa, to duk lokacin da ka zauna a gida, jin ka zakai tamkar wani sarki a cikin masarautarsa. Kuma hakan yana faruwa. Idan na zauna a cikin gidana, nakan ji daɗi, nakan ji nishaɗi, nakan shiga cikin wani farin ciki wanda ban taɓa tunanin kalar sa ba ma a rayuwata, nakan ji shi. Domin shi farin ciki abu ne mai daɗi. Farin ciki abu ne mai kyau. Farin ciki abu ne wanda duk wanda ya tsinci kansa cikin farin ciki, to lallai, lallai yana cikin babbar nasara, yana cikin babbar dama. Domin kuɗi, mulki, duka wayannan abubuwa basa kawo farin ciki. Shi farin ciki, farin ciki ne kawai. Sai dai su zama sula amma ne basa kawo farin ciki. Amma iyali na gari, 'ya'ya, mata, 'yan uwa, maƙwabta ko kuma dangi, duk wayannan abubuwa ne wanda idan ka yi dacensu to zaka samu farin ciki mara misaltuwa, farin ciki mai ɗorewa, farin ciki mai kyau a cikin zuciyarka. Saboda haka, alhamdulillahi, ina yi wa Allah godiya da ya azurta ni da ainihin iyali mai masu tarbiyya, masu kyau hali, kyan ɗabi'a, kyan fuska da kyan diri. Saboda haka duk lokacin da na samu hutu a wajen aiki, nakan huta tare da iyalina. Domin su ne farin cikina, ni ne farin cikinsu. Suna jin daɗin tarayya da ni, ina jin daɗin tarayya da su. Alhamdulillah kuma ina yi wa Allah godiya da ya sa hakan take kasancewa domin wannan babban nasara ce, babbar dama ce a cikin rayuwa. Za ka samu wani yana da iyalin, ya mafi ka yawan su. Za ka samu wani matansa biyu, uku, huɗu, 'ya'ya biyu, uku, huɗu sama da haka ma amma ko da lokacin hutun ne, za ka ga ba shi marmarin kwata-kwata ya doshi gida sai dai ya tafi can wani guri domin yana ganin can ya fiye masa alfanu wajen hutunsa. Zai fi samun gamsuwa da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin yanayi na hutun nashi. To was wasu, ba wai duka ba. Wasu rashin adalci ne da kuma rashin tarbiyya da kuma bariki take sawa sukan ji haka a ransu. Wasu kuma daga iyalin ne za ka samu ko akwai yaron da Allah ya jarabce shi da rashin ladabi da kuma rashin ji, wanda kallonsa kawai fargaba ce ga maigida. Wani za ka samu matacce kwata-kwata ba ta san yadda za ta yi ta zauna da mijinta lafiya ba. To a mafiya yawan lokuta za ka ga irin wa'yannan sai ka ga mutane ma gidan ma basa son su dosa saboda.

To, alhamdulillahi. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maɗaukakin Sarki Mai Kowa Mai Komai, wanda ya umarce mu da mu yi kyakkyawan alaƙa da dukkanin abokan aikinmu. Dangantakar mu da su, watokan abokan aiki dangantaka ce wacce ta zama dole ya zama mai kyau idan dai har ana so a samu cigaba a shi wannan aikin da ake gudanarwa. Domin dangantaka mai kyau ita za ta kawo muku fahimtar juna, fahimtar juna kuma shi zai kawo aiki tare ba tare da wani abu wanda ya shafi ainihin, wato muzgunawa ko cizguna ko kuma rashin fahimta ba. Saboda haka ya kamata kowane mutumi ya sani cewa shi aiki dole ba na mutum ɗaya bane kuma kowane irin aiki ya zamanto cewa aiki dole sai da wane aiki zai gabata, dole sai da wane aiki zai gabata. Idan ya zama mana da haka a cikin lamari, to in Allah ya yadda a samu cigaba da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali mai ɗorewa, aikin da ake yi zai zama ya setu, yayi kyau. Ana yin aiki mai kyau ɗari bisa ɗari, aiki yadda ya kamata a yi shi. Saboda haka dangantaka tsakaninmu da abokan aiki dangantaka ce mai kyau. Dangantaka ce wacce take dole akwai jin kai a tsakani, akwai fahimtar juna, akwai jituwa akwai kuma tausayawa. Wannan shi ne yake kawo mana cigaba a ayyukanmu. Saboda za ka samu idan muna aiki tamkar uwa ɗaya, uba ɗaya muke a kowane lokaci ma. Za ka samu idan muna yin aiki, muna yin aiki tare tare da kuma jin shawarwarun juna. Babu raina juna, babu ganin wane bai isa ba ko kuma wane bai kai ni iyawa ba ko kuma na fi wane iyawa. Dukka in aka fita aiki ana ɗaukar wannan abu a ajjiye shi guri guda. Kowa yakan tsaya a matsayinsa. Kai baka kai wane iyawaba to zaka bi wane sau da ƙafa domin ka samu ka koya daga gare shi. Kai kuma ka fi wane iyawa to dole za ka kula da wasu lamura yadda za ka riga yi masa magana da yanayin mu'amalakku yadda za ta kasance domin ya ɗauki abubuwa masu kyau, ɗabi'u masu kyau daga gare ka domin inganta shi ainihin aiki. Domin inganta aiki babban lamari ne. Idan za ka inganta aikin ka to ka inganta rayuwar ka. Ya kamata kuma dukkan wani ma'aikaci ya san wannan. Fahimtar juna da tausayi da jin kai a tsakanin ma'aikata, manya da ƙanana yana kawo cigaba a wurin aiki ba ƙarami ba. Watakan akwai mafiya yawan lokaci za ka samu cewa za ka ga in an je gurin aiki wasu wa'inda basu gama fuskantar mecece rayuwar ba. Basu gama fuskantar ya yanayin ma aiki yake ba. Za a je aiki da mutum idan ka tabbatar ka fi shi iya aiki to ka diga feleƙe, kana feleƙewa, kana nuna masa ai bai kai ba bai isa ba. Kana wani yi masa wulaƙanci da sauran abubuwan da suka shafi haka. Wanda duk wannan bai dace ba, baya cikin salo na aiki tare da kuma koya wa shi ainihin wanda kake koya aiki. Lokacin da za ka koya wa mutum aiki idan kana so ya koya dole ka ja shi a jiki, ya zamanto cewa ana aiki, ana wasa, ana dariya. Mutum zai kawo-- ka san mutum ba aikin ya iyaba fa amma za ka yi abu ka ce wannan abun da muka yi kaza muke nufi a wurin. Kai yaya a tunaninka ya ka ke ganin za'a yi wannan abun domin a samu nasara a bangaren shi ainihin aikin? To a lokacin ka ga kana gwada ƙwaƙwalwarsa ne. Zai faɗa maka cewa ai in aka yi kaza in aka yi kaza aka yi kaza ina ganin zai yi. To wani abu ai iya ɗin ba kuma ai akwai kaifin basira da kaifin tunani. Za ka ga cewa faɗin hakan da ya yi to lalle lalle za ka ga wani a wani ya faɗa abu mai kyau a cikin.

To, yawan dangi kam suna da yawa. Akwai a cikin gidanmu, akwai 'ya'ya ma-mata, akwai 'ya'ya maza. Wanda a cikin mazan nan akwai ni, nine babba, akwai Sadiq, akwai Faruk, akwai Usman, akwai Aliyu, akwai Hamza, akwai Muhammad. Mu-mu bakwai maza a cikin gida. Mata akwai Aisha, akwai Sumayya, akwai Amina, akwai Hafsa. Kaga goma sha daya ke nan. Akwai Nana goma sha biyu. To wannan su ne 'ya'yan da suke cikin gida. Sannan akwai mahaifiyar mu, akwai mahaifin mu, akwai kuma abokiyar zaman mahaifiyar mu. Su su kaga ziya zamu zama mu goma sha huɗu ke nan. Wannan shine a taƙaice adadin yawanmu kuma muna zaune cikin aminci cikin ƙoshin lafiya. Babu hayaniya, babu ruɗani, babu kuma tashin hankali. Duba da yanayin yawan da mu ke da shi duk bai zama tashin hankali ba, bai zama abin fitintinu ko wani abu makamancin haka ba. Saboda haka alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da ya ba mu iko da dama ta zama lafiya a tsakanin mu da kuma son juna da ƙaunar juna ba tare da ƙiyayyar juna ba. Muna yi wa Allah godiya ƙwarai da gaske Ubangiji, Allah ya ƙara haɗa kawunan mu. Allah ya ƙara dunƙule zuciyoyin mu guri guda domin tafiyar da ayyuka yadda suka kamata ba tare da watakan ainihin muzguna wani ba ko kuma cizguna wani. Wannan abu babban nasara ce, babban dama ce da Ubangiji Allah ya nuna mana lokaci da kowa ya taso ya girma ake mu'amala kai tsaye ba tare da munafunci ko kuma jin haushin juna ba. Kowa yana mu'amalarsa tsakaninsa da Allah da ɗan'uwansa. Kowa yana mu'amalarsa daidai yadda yake ganin zai iya kuma daidai yadda zai-za ta fitar da shi ga hanyar da yake ganin ta dace kuma mai daidaiciyace a rayuwarsa. Wannan abu ina jin daɗinsa. Allah ya sanya wa mutanen mu zuciya mai kyau ta nema. Babu wanda yake da zuciya mara kyau wacce zai ji cewa bari ya taɓa kayan wancan ko ya yi wani abu mara kyau wanda ya kama da haka. Alhamdulillah wannan, wannan abu dai muna jin daɗinsa kuma muna cikin farin ciki da shi ainihin wannan abu. Domin abune wanda dole ayi farinciki dashi saboda duk yawanmu mu mu goma sha huɗu acikin gida kowa da aikinsa. Za ka samu mahaifin mu tsohon ɗan kwangila ne kuma tsohon malamin makaranta ne, tsohon ma'aikacin hukumar NEPA ne, tsohon sakatare ne, tsohon abubuwa kala kala wanda dai kuma duk a aikace aikacensa babu wata mummunar kalma da ta biyo bayan wannan aikin nasa sai san barka. Duk inda muka yi martabarsa takan biyomu. Mutane suna girmama mu, ana ɗaukaka mu. Mutane suna kallon mu a mutanen kirki, 'ya'yan mutumin kirki. Haka iyayen mu mata kowacce da aikin yin ta suna zaune lafiya da maƙwabta, suna zaune lafiya da junansu. Babu mai hantaran wani ko kuma mai cizgunawa wani. Kowacce in ta tashi da safe ta yi aikace aikacen gida, za ta shirya ta tafi ainihin wato ofis domin gabatar da aikinta. To haka mu ma akwai 'yan kasuwa a cikin mu, akwai ma'aikatan wutan lantarki, dukamun kasuka kashi kashi, kowa da aikin da ya sa gaba kuma ana samun nasara ɗari bisa ɗari. To wannan gida gida yayi kyau. Mu mu goma sha huɗu ne a cikin gidan kuma mu.

To a ko da yaushe dai, mu kan yi ƙoƙari wasu shuwagabannin aikin mu ga cewa mun samu kyakkyawar alaƙa da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da su. Wasu kuwa duk yarda da za ka yi, ba za ka samu kyakkyawar alaƙa da su ba. Dole saboda za ka ga akwai son zuciya a cikin lamuran su. To kuma wanda yake son ci gaba a bangaren aikinsa da kuma inganta aiki, ba zai so a ce lallai lallai a cikin wannan aiki na shi an so ko wata al'mundahana ko kuma wani rashin fahimtar juna ko kuma wani ƙusƙunda a cikin wannan aiki na shi ba indai yana so ya ci gaba ɗari bisa ɗari, ci gaba mai kyau, ci gaba wanda ko bayan babu ransa za'a ce wane yayi abu mai kyau.

To, ina bayar da ra'ayi a aiki sau da tari. Sau tari nakan bayar da ra'ayi wadda nawa ne na kashin kai na, amma fa idan zan ba da shi sai na duba ra'ayin da ba zai cutar da su ainihin yaran da za mu yi aiki tare da su ba. Ra'ayi ne wadda idan na bayar da shi za su ga cewa ya fi ra'ayansu. Domin ra'ayinsu zai zama cewa bai kai wadda zan ba su sauƙi ba a matsayina na ƙwararre, ƙwararre wadda ya riga ya san aiki sama da su. Saboda haka ra'ayin da zan bayar a yi amfani da shi, zaka, za ka ga cewa ya fi nasu amfani idan suka bi wannan hanya ta ra'ayina wadda na faɗa musu. Zai zama cewa abin ya yi sauƙi sosai da sosai. Ɗari bisa ɗari sun ji sauƙin aiki, sun samu sauƙi a komai ma na bangaren aikin. Wannan shine ra'ayi wanda zai amfane ka, ya amfani al'ummar da kake da wa takan shugabanta a wajen aikin. Amma idan zaka sawo wani ra'ayi naka na daban, na kashin kanka, na son zuciyarka, na ganin cewa kai ne ai shugaba a guri, abin da ka faɗa shi za a bi, abun da ka faɗa shi za a yi. Ko anƙi ko an so, ko da tsiya ko da arziki. To wannan ra'ayi naka fa ba ra'ayi bane mai kyau. Ra'ayi ne mummuna wanda a kwana a tashi sai ka nemi. Ka fatalin waƴanda za ku yi aiki da su ka rasa. Ko da kana iya biyan haƙƙoƙin mutane, duk wanda zai yi aiki da kai to sai dai idan ya rasa yadda zai yi ba shi da tudun dafawa to sai yazo. Domin shi irin wannan ra'ayi zai zama ra'ayi ne na mulkin kama karya, na mulkin gargajiya. Mulki wanda yake babu ilimi, babu wa takan-- babu ilimi, babu basira a cikinsa. Za ka samu mutane da dama sukan yi shugabanci ba tare da ilimin shugabancin ba. Shi shugabanci idan za ka yi shi dole sai ka tsaya, ka karanci yaya al'ummarka take, kuma ta yaya za ka ɓullo musu domin sauƙaƙa musu wasu abubuwa wanda suke yi na yau da kullum. Saboda haka a gurin aiki dole ka kalli buƙatar mutanen da kuke aiki da su. Ka ga yaya yanayinsu yake kuma ta yaya za a yi aiki da su cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an tashi hankalin juna ko kuma an samu wata matsala a tsakaninka da yaran aikinka ba. Duk lokacin da kai a matsayinka na shugaba a gurin aiki, za ka kawo abubuwa wanda suke ka san abubuwa ne wanda suke za su bada wahala sosai da sosai. Za su bada wahala ɗari bisa ɗari. Za su bada wahala wajen yin aikin. Ka kawo su, ka ƙaƙabo su, ka cuso su, ka danno su ka ce lallai, lallai da wannan abun da ka faɗa da shi za a yi amfani. Bayan sun san akwai wata hanya wacce za su bi mai sauƙi domin ganin cewa an sauƙaƙa wannan aiki. To idan fa ka ce lallai, lallai kai ga yadda kake so. A matsayinka na shugaba dole za su yi maka biyayya domin.

Tabbas ina amfani da ruwan rijiya. Domin ruwan rijiya, dole ka yi amfani da shi musamman a garinmu. Guri wanda yake na gargajiya wanda kusan kowane gida za ka duba da akwai rijiya. Ba wai famfuna ne ba mu da su ba a'a muna da famfuna Birijit ratata amma, a ƙasa irin Najeriya, za ka duba ka ga cewa wanni lokaci sai a share wata lafiya ƙalau amma ba ka ga wutan nefa da idonka ba. To ka ga? Ai kamata ya a ce kowane gida su zauna cikin shiri da watakan rijiyar su da gugansu a cikin rijiya. Saboda duk lokacin da ka waye, gari ba ka da mai a cikin injinka, ko kuma ba ka da solar da zata jawo maka ruwa. Dole fa ka jefa guganka cikin rijiya ka yi tambatse ka deɓo ruwan ka. Wannan to ka ga idan ka yi haka, to ka zauna lafiya babu wani abu wanda ya danganci ruwa da zai tayar maka da hankali. Sai dai idan ka yi sakaci guga ya lalace. To. Za ka samu cewa wasu mutane saboda wadata ko kuma abin da ya kama da haka wasu ko kuma rashin sanin mece ce rayuwar, za ka ga idan sun tashi za su haƙa rijiya kawai iya wacce za a zira. Ainihin abin da ake cewa "sumo" wanda zai jawo maka ruwa ta hanyar kunna solar, ta wutan lantarki, ko kuma inji janareta. To ita rayuwa da kake ganin ta rayuwa juyi juyi ce rayuwa sauyi sauyi ce. Yau kana da shi gobe ba ka da shi. Daga loka-- idan solar gareka misali, sai aka ce solar dinnan fanal ya samu ainihin matsala. To fa kai ko dai ka yi ƙoƙari ko kana da shi ko ba ka da shi ko bashi ne ko kyauta ka je ka samo fanal ɗin da zai jawo maka wannan ruwa ko kuma ka koma ɗaya daga cikin mutanen da suke siyan ruwa a gidajensu. To ka ga wannan abu bai yi daɗi ba kenan. Idan ba solar kake amfani da shi ba idan inji ne, wata rana za ka tashi ba a fata ba ka da kuɗi a cikin, a cikin a, a account ɗinka. Za ka tashi ba ka da ko sisi sai ka ga cewa kuma ruwan gidan ka ya ƙare. To shi wannan janareta sai da inji sai ka saka mai sannan zai yi amfani. To ka ga zai zamanto cewa asirin ka ya tonu. Kuma gashi babu rijiya. Dole sai dai ka je ka ciyo bashi wani ya san halin da kake ciki. To duk wannan bai kamata ba mutane su ɗauki wannan ɗabi'a su dinga amfani da ita. Kamata yayi a ce, idan ka tashi in ka san unguwar ku unguwa ce wacce idan aka haƙa rijiya irin ta gargajiya za ta zauna sai ka haƙa rijiya. Idan ka haƙa rijiya sai ka haɗa mata dukkan kayan da ake haɗawa wanda za su jawo maka ruwa daga cikinta. Ya zamana kana amfani da famfoki nan idan kana da dama. Daga lokacin da aka ce babu wannan dama ko kuma an samu tasgaro na rayuwa, sai ka jefa goganka cikin rijiya ka yi tambatsa ka jawo ruwan ka. Ka ga asirin ka a rufe babu wanda ya san me yake faruwa a dangane da kai. Babu wanda zai ce ga abin da yake faruwa. Saboda haka mutane su kiyaye a gane ita rijiyar nan ta gargajiya a yankin nan namu da muke da azzaluman shugabanni wanda kai kanka ba ka fi ƙarfin cikinka ba. Kullum tinanin mu yana tsayawa ne a iya ina za mu je mu samu abin da za mu saka a cikin bakin mu. Wannan dalili ya sa gaba ɗaya tinanin mu har yanzu ba shi da kyau. Turawa suke kallon mu a wawaye saboda ba mu iya yin wani tunani mai zurfi wanda zai amfane mu ya amfani rayuwar mu kullum ta ciki muke.

To, amu dai yanayin yadda muka sani kallon madubi sai dai mata ko kuma ‘yan daudu. Balantana har ace wai sau nawa zan kalli madubi a matsayina na namiji ni bana kallon madubi kuma ba ma na son kallonsa. Saboda me zan gani, fuskata, idona ko kuma hancina. Saboda haka ni bana kallon madubi sai dai lokaci bayan lokaci misali, sai dai sai in shafa watanni ma ni ban je gaban madubi ba. Saboda shi kallon madubi wanda ya yi kwalliya ai shi zai je gaban madubi. Ni ko in shiga ne in wanke jikina soso da sabulu in shafa mai. Duk inda mai beji ba ai na sani idan na murza a hannuna ba sai na kalli madubi ba. In kafa hulata zan iya sai tata ba tare da na kalli madubi ba. In fito in tafi harkokina ai ka ga ba sai na tsaya kallon madubi ba. Saboda haka bana kallon madubi bana ra'ayin kallonsa kuma a yanayin al'adan mu ta malam Bahaushe namiji idan ya fiya kallon madubi ma sai a iya kiransa da wani suna wanda ake kira da suna na ‘yan daudu. Ka ga kuma duk wanda aka ce masa ɗan daudu to ai ba abu ne mai kyau ba, abu ne wanda ba shi da daɗi ma babu daɗin ji babu daɗin faɗa. Ubangiji Allah Ya kiyaye mu, Allah Ya kyauta. Domin mu ba za mu so a kalle mu ace mana ‘yan daudu ba. Saboda haka wannan abu dai ba wai mai ɓillewa bane a gare mu. Kallon madubi na mata ne. Mata su ne wanda za a kalle su ayaba su ji daɗi. Mu kan namu kawai wanka ne da ɗan sassaƙa abin da ya kamata kawai mu fito mu ƙara gaba.

Toh, a gaskiyar magana ni bana zuwa gidan kallon fim domin zuwa gidan kallon fim idan ka kalla a wata fuskar ba laifi bane ba. Amma a yadda aka mai da gurin zai iya zama laifi ga al'ummar mu saboda na farko dai ba addini bane ba. Na biyu kuma akan yi wasu abubuwa wanda suka saɓawa shari'a da kuma al'ada da kuma tarbiyya ta addinin musulunci. Wannan dalilai guda biyu zuwa uku ƙwarara su ne zasu saka na ƙyamaci wannan abu wanda ya shafi harkar zuwa gidan fim da sauran abun da yayi kama da haka. Misali za kaga ka je gidan fim saboda shi ba doka gare shi ba. Gidan fim in za a shiga ana haɗuwa maza da mata ba ka san dawa dawa ye suka shiga cikin gurin ba. Abu na farko ma dai ka ɓata lokacin ka akan abun da ba shi da tushe, ba shi da makama, ba shi da asali a cikin addinin musulunci. Domin harkar fim harkace ta shagala kuma lokutan da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ƙagauwa ɗan adam shi Allah ya ce mana "Bai halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta masa." Toh, kaga shi zuwa gidan kallon fim ba fa zuwa wurin bautar Allah bane ba ta wata fuskar ma za ta iya kasancewa. Zuwa gidan kallon fim zuwa guri ne wanda za ka yi saɓo na Allah. Za ka kauce wa hanya ta addinin musulunci. Domin abu na farko shi ne ka ɓata lokaci. Shi kuma ɓata lokaci a musulunci haramun ne. Ka ɓata lokacin ka akan abun da babu shi a cikin addini, babu shi a cikin addini wanda ba shi da tushe. Za ka samu cewa ka je gidan fim ka haɗu da an haɗu an can kuɗu maza-- mata da maza. Toh, wannan haɗuwar da aka yi za ta kasance haramun. Domin haɗuwa maza da mata wanda ba muharramai ba a cikin musulunci gaba ɗaya haramun ne in dai ba a wurin bauta ba kamar wajen ɗawafi da dai sauran abun da ya shafi bauta ta Ubangiji. Wannan kowa ta kansa yake yi domin kowa neman tsira yake da dacewa a wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Toh za ka samu cewa mutane za su je gidan fim an haɗu mata da maza ana abubuwan da ba su kamata ba, abubuwan da ba su dace ba. Toh wannan dalilai ya sa kama dukkan wani matashi mai tasowa kama ta ya yi ƙyamaci wannan abun tun da dama. Mu ai ba al'adan mu ba ce ba. Zuwa gidan fim ba al'adan malam Bahaushe ba ce ba. Al'ada ce ta Yahudawa. Suma kuma Yahudawan sun ƙirƙire ta ne saboda shagala kuma su shagaltar da duniya daga kauce wa bautar Allah izuwa shashenci da shiriri ta da shirme. Saboda dukkan wani mutum ba zai so a ce ya mutu ya koma ga Allah babu wani kyakkyawan sakamako ba. Shi kuma lokaci da kake gani duk inda ka je ka ɓata shi Allah zai tambaye ka. Numfashi ma idan ka yi shi duk fitarsa guda ɗaya sai Allah ya tambaye ka lokacin da ka fitar da shi wace hanya ka bi da shi. Misali a wajen bautar Ubangiji ko wajen neman halal ɗin ka ko kuma wajen shiriri ta. Toh kaga ɗaya bayan ɗaya sai ka yi bayani saboda haka ya kamata mutane su sani abu.

To, alhamdulillah abubuwan da nake domin kiyaye lafiyata abubuwa ne kala kala daban daban. Waɗanda suke da dama. Na farko, nakan kiyaye lafiyata ta hanyar kaffa kaffa da jikina wajen kula, a-a-akan hanya idan ina tafiya domin ina kula da abin da yake zuwa da wanda yake dawowa saboda gudun kai kawo saboda abin hawa. Wani lokaci za ka ga mutane sukan yi wauta a kan abin hawa. Wani sai ya zo cikin ganganci cikin wauta cikin shirme da shiriri ta ya samu ya doke ka ya ainihin wato wuce. Ka ga an samu jikkata kenan. Wannan ina kula da lafiyata ta hanyar kula da abin hawa.

Eh, babbar magana. Ina kunna kendir a gida amma a da, a wancan lokuta na baya shekara ashirin zuwa ashirin da ɗan wani abu. Amma yanzu an samu ci gaba, ci gaba sosai wanda za ka ga shi kendir idan ka riga ka kunna shi. A lokacin da ka kunna shi a lokacin duk inda ya kai maka safiya in ka samu mai kyau kenan. Mara kyau kuma ba ma yan da za'ayi ya kai maka safiya cikin dare za ka samu ya ƙare. Duk da cewa shi kendir ba abu ne wan da ake kwana dashi ba. Abu ne wan da ake kunna shi lokacin da ake ido biyu saka makon ita tsirarar wuta ce take ci shine dalilin da yasa ake kunna shi lokacin da ido yake ido biyu ba'ai bacci ba. Idan aka zo za'a kwanta ayi bacci. A wannan lokaci kuma kashe shi ake yi gaba ɗaya. Domin kwanciya a guje wa haɗura na ainihin wato gobara ko abun da ya yi kama da haka. To Allah da ikon sa a wa'en nan lokuta tun a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya. Zuwan wani abu wanda muke kiransa shekaru ya gaza. Wani 'yan ɗan ƙwan fitila ƙaramibda ake sarrafa shi da ƙana nun batira. Domin ya bada haske. Zuwan wannan abu ya kashe wa kendir kasuwa, ya kashe wa ainihin fitilar ƙwai kasuwa. Saboda a wancan lokaci ba zan manta ba, kullum za ka iya ƙarar da kalanzir wanda ya kai kima nin naira goma ko kuma goma sha biya. Ya danganta da irin fitilar da kake amfani da ita. To amma da zuwan wannan abun shekarau ya gaza a dubu biyu da goma sha ɗaya aka samo shi ainihin shekarau ya gaza ɗan ƙwai da ake amfani dashi da battery ƙana na ya bada haske. Za ka ga batiran irin na wancan lokaci idan ka saka su a wannan ɗan ƙwai da yake bada haske. Farin haske wanda ya fi shi ainihin hasken fitila ta kalanzir ko kuma shi kandir ɗin ya fi su haske mai ban sha'awa ma. Domin shi hasken sa haske ne wanda yake za ka ga cewa akwai fari a cikin sa. Gurin za ka gan shi kamar rana. Saboda haka sai ya kashe masu kasuwa. Kasuwar ainihin kendir da kasuwar ita fitila mai ƙwai wacce take amfani da ainihin wato kalanzir. Duka sai ya kashe masu kasuwa. Ya zama na cewa shine yake haskakawa. Za ka samu mutane saboda sa samu sauƙi kusan kowane gida sai aka bi ake har haɗa shi. To har Allah da ikonsa ya kawo mu izuwa wannan lokaci na shekarar dubu biyu da ashirin da shida. Kaga duka gidaje za ka samu cewa da sola suke amfani a wannan lokaci. Kusan kowane gidaje suna amfani da sola saboda ta fi ainihin ita kendir, ta fi fitila mai, mai, mai amfani da kalanzir. Ta ma fi qutan nefa sauƙi. Duka aka gama yayin kendir aka gama yayin fitila aka dawo yayin shekaru aka koma wutan nefa ta samu ana amfani da ita. Wutan nefam ma ya zama na cewa tunda ana wasa da ita bari a haɗa sola. Yanzu da sola ake amfani kwata-kwata ba a amfani da wuta, wutar kendir.

To, man da nake amfani da shi shine a wancan lokuta na baya akwai wani mai da ake ce wa Tony Montana. Tony Montana mai ne mai kyau wanda yake sa laushin fata yakan-- yana da kyau sosai da sosai. Mai ne mai kyau wanda ƙanshin sama abin alfahari ne ga ainihin shi ɗan adam. In dai kana ƙaunar shi man ke nan. Akwai man sa, akwai sabulun sa. To a da nakan amfani da shi kafin shigowar wasu mayamayai da dama. Nakan an yi amfani da shi Tony Montana da sabulun sa da man sa duka ina son su kuma ina ƙaunar su. Ina amfani da su a ko da yaushe. Mayamayena ne wanda nake jin daɗi wajen amfani da su. To amma a yanzu kuma saboda sun bace kuma da akwai yanayi na rayuwa, su sun ɗan yi daraja ba kamar da ba. Yanzu akwai cocoa butter da nake amfani da shi. Ina amfani da man cocoa butter wajen shafa. Musamman lokuta na zafi nakan yi amfani da cocoa butter. Ko yaya na saka shi a jikina domin shi ba shi da tarin maiƙo a jikinsa. To ko yaya na shafa shi za ka ga ya gamsar da ni saboda ina jin daɗin amfani da shi sosai da sosai. Ba ni ba ko da baƙo nayi ma idan ya shafa shi, za ka ga yana magana a kan sa cewa, "Ai, mai ne mai kyau." Mai ne wanda yake da ƙamshi, yake da daɗin ƙamshi sannan yake da laushi wajen shafa shi a jiki. Za ka samu yana gyara fata sosai da sosai. Ɗari bisa ɗari. Saboda haka ina amfani da shi. Sai kuma watakan ainihin Vaseline. Vaseline shi ma mai ne wanda nake son sa, nake ƙaunar sa, nake amfani da shi sosai da sosai. Ina jin daɗin amfani da shi tun ba yanzu ba. Tun da a shekarun baya nakan yi amfani da Vaseline saboda Vaseline mai ne wanda ya riga ya karɓu a gurin jama'a saboda ingancinsa. Ingancinsa ya sa ya karɓu. Ba su da ha'inci, ba su da ojoro, ba su da amaja a cikin lamuransu. Za ka ga cewa kuma mai ne wanda talaka da mai kuɗi kowa ya karɓe shi. Ɗari bisa ɗari yana amfani da shi ba tare da kuka ko wani abu wanda ya kama da haka cewa ya yi tsada ko kuma abun da ya shafi haka ba. To, alhamdulillah ina jin daɗin ainihin wato shi wannan mai saboda mai ne mai kyau. Vaseline mai ne wanda duk wanda ya san shi dole ya sara masa wajen daɗin ƙamshi da kuma wajen ainihin aiwatar da gyaran jiki. Mai ne wanda yake da kyau sosai da sosai. Mai ne wanda nake alfahari da shi a ko da yaushe kuma a kowane lokaci.